Ni ke shaƙatawa lokacin hutu shine ina ɗaukan kujeru na naje ta bayan ɗaki, dakwai wani gindin bishiyawar ina zauna in ɗebi ruwana naje da shi da MP na da kayan marmari na inje na hira a wurin.